Muna samu, ah kira waya ne gwargwa don aiki na wannan rana da wutan mukan samu da yawa, wutan kuma ba mu samu da yawa. Ya danganta ne.

Tafarnuwa yana daga cikin abubuwan da nake so matuka domin yana ƙara lafiyar jiki sannan kuma yana daɗaɗa abinci.

Nakan taimakawa mutane ne da abin da Allah ya hore min, in ma kuɗi ne, in ma kuma ƙarshe ne in sa wajen aiki da sauransu.

Aiki inganta shi shine ƙara ilimin sa. A kullum ilmi ba ƙarewa yake ba, ilmi kuma ba lalle sai ka je ka zauna a cikin aji ba.

Abubuwan da suke sani nayi dariya suna da yawa, am duk abu, ni ina da aaurin dariya ne idan na ga mutum mai bargunci ne, na sani da ruka mutuwa.

Eh, wataran mukan yi amfani da shi wajen musamman zamu tura abu a waya, in da aka ga mun yi amfani da wannan QR ɗin domin, ah, connecting ɗin su.

To watan za ka ji kana son kayan gishiri, watan kuma ka ji kana son kayan zagi. Eh, duk wanda ka riƙe da in ka jima kana amfani da shi, za ka ji kana buƙatan sauyi.

Abinci, idon na samu abincin da yake da daɗi, in ya ji haɗi shikenan kawai, ni bani da matsala da wani abu kuma.

A na fi son tufafin auduga domin sunfi inganta shi. Za a inganta shi, za ka ga shi ya fi tsada da sauransu. Za ka jima kana amfani da shi.

Nafison zama birneli domin ilimi ɗaya inganta, kasuwanci zai inganta da sauran abubuwan more rayuwa. A ƙauye akwai matsala.

Eh na, na iya ba da barkwanci. Wasu lokuta in ya ɗan motsa nakan san mutanen nishaɗi da sauran su, wataran kuma in ta sume shikenan ko.

Sa hannun mu yana da sauƙi domin idan kana aiki, suna aiki yayi yawa. Idan sa hannun kana da wahala, za ka sha wahala.

A yaran ta ba muyi wannan ba, ba mu iya shi ba. Mu kan ga wasu yara sukan yi amma wanene daga cikin abubuwan da ba mu samu mu kayi a yaran ta ba.

Mu ba mu sh- mu cika wani bikin tashin hankali ba wannan, ah wajene muke gani mutane suna yin irin wa'innan bukukuwa azu a ci abinci da sauransu.

Mu wajanmu bamu cika sakawa ba, sai dai irin maikatan da suke aikin a wuraren cin abinci da sauran su, wasu sukan saka ɗin.

Ba a cika yin sanya tunatarwa ba, sai dai wasu ma'aikatun suna yi a kan ɗan sa notice board inda za a sa abubuwan da suke gudana ko abubuwan da akwai yiwuwar faruwar su cikin mako.

Jakar da aka saba amfani da shi wataran mu kan yi amfani da jaka baya da ake saka sana. Wasu lokutan mu kan yi amfani da jakar takardu aka naɗe giwa.

Umm, mafi yawan launuka na gida munan baƙi ne da fari. Eh, lalle nan baƙi ne da fari amma nakan ga wasu turawa da sauran su na da launuka daban-daban.

Ban cika yi ba, saboda gaskiya yana wahalarwa musamman ga mutumin da yake da jiki bare iya wannan zama ya jima ba. Dole zai gajiyar da shi.

Abinci akwai yara da suke buƙata. Yawanci akan samu yara da muke ce ma almajirai a nan idan mutum ya ci abinci ya rage ɗin akan basu domin su masu tai suyi amfani da shi.

E, wani lokaci na kan kunna musamman yanda ni ina amfani da shi yana da muhimmanci a waje na nakan kunnan dai akan suna da abubuwa kaman sabunta shi da sauran su.

Ya'yan itace duka ina son su, muddi dai bai da ɗaci ko wani abu makamancin wannan ko wanne ina so, inda ya'yan itacuwa ne.

Goro wasu lokuta na kan yi amfani da shi, wasu lokuta kuwa bana amfani da shi. A mafi yawan lokuta bana son amfani da shi dan domin akwai sabo.

Labule ba a da launi guda, eh da wuya ma ka samu labule guda ɗaya a gida ana dasu launuka da dama, ido aka ɗan kwan biyu akan canza.

Kayayyaki mu kan wasu lokuta mu kan ba ma su wanke su wanke mana, wasu lokutan kuma a gida yara su ka wanke shi a wani lokaci sati ɗaya, biyu ko uku ko wata ma.

Na fi son gidan abincin da suke iya abinci kuma suke inganta shi, sannan kuma ba su da wannan tsananin tsada a abincinsu. Duk kyan abinci in ya min sada ba na son shi.

Madubi akan duba da ido an yi wanka an yi kwalliya da sauransu. Idan aka tafi sheƙeran kuma babu wukata kuma heka da wudin.

Ina amfani da irin BBC wasu lokuta kuma ina duba irin CNN ko RFI da sauran su.

A mafi yawan lokuta, munen iyaye su ne suke ɗaukan ɗawainiyar ƴaƴansu, karatu da kuma sauran abubuwa na rayuwa.

A'a, ba kullum ba kam, abu sai kace abinci, sai dai a mafi yawan lokuta idan ina da shi idan na yi wanka na kan saka shi akwai daɗin amfani.

Idan muka isa office, mukan, mukan ajiye abunda muka zo dashi sannan wayanda muke kusa dasu mu gaggaisa da sauransu sai a cigaba da aiki kuma.

A'a, ba mu da shi. Ba mu da wannan na'ura wanda ake ce ma router da muka saya ta musamman ta gida. Ba mu da shi wannan.

Eh, mu kan yi matuƙa musamman irin wannan wata ta azumi ɗin. Ana ƙarfafa wannan ɗin ya kamata a ce duk abunda kake da shi ɗan uwanka shi ma ya samu kar ya zauna a yunwa.

A ma kullan mu mukan ajiye su wasu lokuta a gurin ajiyar a ɗaki, wasu lokuta kuma akan sa su aljihu a tafi dasu.

A ban cika yi bakaskiya. Na iya mun kata shi da safe, muka shirya ne mu tsoro su, mun tafi gura daga gida, can ne muke kazar kazar.

Hotuna mu kan ajiye su ne a cikin waya, amma a kan memory ko kuma a kan kayan waya. In a memory ne kana da damar cire shi amma in a kayan waya ne sai dai ka tura.

Na fi son kayan ɗaki da ba su da yawa sosai. Gurin da za ka yi bacci, gurin da za ka yi karatu da sauransu. Ba na so abun da ya fi haka.

Aiki idan muka bada shi, muka bibiye shi, mukam bibiye shi ya yake tafiya da sauransu idan akwai matsalar gyara. Tun aiki bai yi nesa ba sai a gyara.

Ɗaki idon cikin sanyi ne bama buɗe shi ko kuma ya buɗe shi ya ƙaranci amma idon cikin zafi ne mukan buɗe shi saboda shi gar iska.

Lema mu kan riƙe shi ɗaiɗaiku sukan yi amfani da shi. Musamman idon ruwan da ake yi yana da sassauci. Sannan kuma idon yana da tsanani ba a cika amfani da shi ba.

Wataran akan yi musamman idan an yi tsayuwa mai yawa don domin hutawa akan ɗan saka a dafe da sauransu.

Mutane idan ka riske su idan suna nesa, ka kanmusu sallama ne kawai shikenan. Idan kuma suna kusa zakuyi musafaha da sauransu da angama shikenan aci gaba da aiki.

Gurin da yake da ƙasa haka, ko gurin da ido aka tofa shi, ze bi ƙasa ya abu nan idan guri tiles ne da sauran su ba mai.

Na, na fi son AC. Ai jirgi daban yake da mota. Kana da AC lafiya lau, ba ruwan ka da zafi.

Ba ma du ba kalanda, kawai ayyukan mu muke yi yau da gobe. Mun san ranakun, mun san kuma abubuwan da dama ya kamata ace an yi.

Ah da safe idan muka farka, mukan ƙoƙata mu je eh mu, muyi sallah. Idan muka dawo sai mu zo muyi ayyukan da suka shafi na gida. Daga nan kuma shi ke nan.

Abincin dare mukan ci da wuri. Mukan ci idan ƙarfe bakwai da rabi takwas haka in ya yi yawan dai takwas dai muke cin abinci mafi yawan lokuta.

Muna cin abinci haka wanda yake ɗan nauyi haka, wataran shinkafa ko wataran taliya da sauransu. Wannan abinci ne masu sa hanzari.

Shara nan idan aka, eh share gida mafi yawa muna da yara almajirai da suke share gida. Idan suka share gida sai a bawa yaron, yaro sai ya tattara yaje ya jefa.

Ƙura mukan share kusan kullum, eh muna da ƙanne da suke yin hakan. Da safe akan tsaftace gida a share, a share shi da daddare ma haka.

Daga cikin wasannin da na fi so yi, na son wasan ƙwallon ƙafa. Yana sa nishaɗi sosai, dun dama yanzu ba mu cika yi ba, sabida yanzu ana mugunta a cikinsa.

Wataran nakan tafi nayi tafiya da sauri, wataran bana sauri, ya danganta da inda nake son zuwa ne. Idan ina son zuwa da wuri ne zan yi sauri.

Ba kullum na ke sanya safa ba amma irin cikin sanyi haka hunturu idan akwai iska da sauransu akan saka shi saboda tsare ƙafa daga faso.

A ciki muke kwana a mafi yawan lokuta duka, ba ma kwana a waje. A ciki muke kwana mu ja ƙofa mu rufe saboda tsare kayayyaki.

Taga, bana son zama kusa da taga sai dai idan lokuta ne na zafi. Idan lokuta ne na zafi wannan mukan zama a kusa da taga sabida iska.

Muna amfani da filo muna amfani da matashin wuya. Yana taimakawa wajen inganta bacc. In babu shi, ai abubuwa ba za su miƙe daidai ba.

Na fi son fanka daidai haka. Bana so ya yi gudu da yawan da ƙarin shi zai sa yana damu na, sannan bana so a ce gudun ya yi ƙasa kaɗan.

Da rana ina nafi son wasu lokuta da safiya saboda kata shi da hanzarin ka lokuta ne da za ka fita ka je ka yi aiki da sauransu.

Idan babu wutar lantarki daman idan bani da buƙatar shi ban da matsala da shi. Idan kuma ina buƙatar shi ne sai in haƙura zuwa lokutan da duk dai za'a dawo da shi.

Bongon mu mabambanta ne a yi. Ba mu da guda ɗaya wanda za a ce ga launinsa kaza. Wasu sukan sa kaloli da duk suke so dai na gari haka.

Mota gaskiya ban iya ba. Ahm, sakamakon, ah, muntashi ana hana mu koya. Shine dalilin da ya sa ba mu samu mun iya koyan mota ba.

Muka-- muna shuka irin abubuwan da dai ba su wanan ba, ba su, ba za su damu ba. Kamar, kama zogale da sauransu ana shukawa, ana miyar da shi. Sai kuma cikin damuna akan shuka su alaiyahut, eh, da, da yakowa da sauransu.

Wasu lokuta na kan sanya tabarau haka, musamman idan a lokutan da na keso ce na yi ado da sauransu, na kan iya ɗaukan tabarau na saka.

Amma ba kullum ba kam amma dai muna amfani dashi. A yana da daɗi eh su sarrafawa da sauransu amma ba ko da yaushe muke amfani da shi ba.

A fasaha idan na ga ya shafe ni, zan gaggauta ganin na iya shi saboda zai zama ci baya a aikin da nake. Amma idan ya zamu na ba dole ba, ba lallai kuma sai kaya iya ba.

Mukan kawo abun da duk ya sawwaka. A gidajen mu wasu lokuta suna buƙatar taimakon mu. Don haka idan muna da abubuwan wanda akwai a hannu, mukan taimaka musu. Idan babu kuma sai a yi haƙuri, a yi addu'a.

Idan ina son in yi wani abu da yake buƙatar haske, ina son ɗaki ace ya haskaka. Idan kuma ba wani abu na ke buƙata na haske ba, bana so.

Lokacin hutu mukanyi ƙoƙarin ganin mun huta munzo mun bada lokaci ma ahali da sauransu. Dan baƙo da yaushe kake gida ba.

Muna da matashi mabambanta. Akwai wanda ake amfani wajen taje gemu da gashin ka idon yayi yawa sannan akwai buroshi da ake amfani da shi. Wannan kuma in gashi bai da yawa.

Aiki, lokutan aiki mukan je muyi aiki, lokutan kuma da ya kamata ace an bawa rayuwa, an bawa kai da ahali da sauransu, mukan ba su suma lokutansu.

Kujerunmu ba ya bubba fallasa ne, eh ba ya bubba fallasa. Akwai dan dai gashi nan dai gashi nan ba abunda za'a iya cewa de kawai.

Muna san ya agogo zai taimaka maka wajen sanin lokuta domin duk aikin da zakayi zakasan. A daidai adadin lokaci da za ka ba shi sannan yana ado.

Wasu lokuta mukan ji kuzari da safiya, wasu lokuta da, eh, da yamma. Duka dai wasu jifa jifa ne.

Ayyuka akan duba waɗanda ya kamata a ce an fara yin su ne kamun wasunsu. A'a, don haka sai ka san wanne za ka mai da hankalinka wajen yin sa.

Hayaniya abu, abu ne da yake damu na. Yata yar min da hankali, bana son hayaniya. Na fi son wurin da zai barka ka nutsu ka yi abun da ya kamata a ce ka yi.

Abokantaka mafi muhimmanci shine halacci! In ka san ana maka kai ma ka yi wa mutum. In ana ziyarta ka ka ziyarta. Idan ana girmama ka ka girmama.

A yarinta duk lokacin da muka tuna da abokanan mu, da ana tare, ana wasanni tare, aje karatu tare, a dawo aci abinci tare, dukka waɗannan abubuwan su na sa nishaɗi.

Wanka muna yi da safe. Kamu a ce ka tafi don ba dai you ka fita wajen aiki kaje kana tsami ba. Dolle da safe zakayi wanka idan akwai sanyi ka sa'a tafasa ma ƙaruwa.

Kasuwa a sammako ake yi mafiyawa. Domin sammako akwai albarka a ciki duk lokacin da zaka kake da aiki gaban ka ka sammaka ka tafi ka je ka yi.

Mun iya dafa abinci dai, don abun da ake dafawa na ɗan buƙata wanda dai bai fi ranan buƙatan mutumin ba ana ci, ana ɗan dafe dai ci karka mutum.

Launi ya bambanta. Ba'a da launi guda wanda shine launin jaka da ake amfani da shi ba. Wasu na amfani da fari, wasu baƙi, sai dai mafi yawa mai duhu ya fi.

Mun iya hawan keke wannan da daddewa tun muna yara ake koyansa. Akan koya, wasu kan biya kuɗi wasu kuma akan saya wasu aka su koya.

Wasu lokuta idan za mu je makaranta, mu kan saka. Amma idan muka ɗawo kuma yawanci kayayyakin mu ba sa buƙatar wannan bel din. Waɗannan su ne lokutan da muke saka shi.

Kuɗi mukan yi ajiya ne a bankuna. Yanzu ba a ajiya wanda aka saba da ake sayan asusu ana ajiyan kuɗi ko kuma wani abu makamanci wannan.

Muk ana dai ƙoƙari, ana ƙoƙartwa aga an riski wurin da ake zuwa da wuri ɗin domin duk abunda zakayi da wurin yafi.

Ina ƙo karin ganin duk ƙa'idojin da aka bani a wurin aiki inabinsu, domin aikin bin ƙa'ida shine ruhin aiki.

Mukan je kasuwa da safe. Idan muka je muka yi aiki, can da rana wasu kan dawo su huta can, eh, la'asar su koma, wasu kuma can dai suke zama har dare.

Aha, ba yi ka ce wata mace ba ma jin tsoron ƙwari sai dai irin kamar wayanda suke saƙanan.

Akwai wata miya da muke cewa miyar dage-dage. Miya ce da ake yi jar miya, a sa nama a ciki, wata a soya ta taɗan jima da sauransu. Wannan tana da daɗi.

Wannan a yi wasu lokuta ya kan kai ga iya tada mutum ma idan mutum yana da shi. Muna da masu dabb- eh, zakaru da dama suna yi da safe.

Na kanji farinciki da nishaɗi da annushuwa duka, domin abu ne me daɗi ace kayi aiki kuma daga ƙarshe ace, gashina an zo a biya ka wahalan aikinka da kayi.

Ah lafiya lau. Mu ba ma, ba ma yunƙurin samun matsada shugaban aiki domin, eh, shugaban aiki shine idan kuna zaman lafiya da shi komai zai tafi yanda ya dace.

A'a bana yin wannan, bana yi sai dai wasu lokuta mukan ji waƙa a zahiri amma ba ma dai yi a zuciya haka.

Na fi son alƙalami mana don shine muke rubutu da shi da sauransu. Wani lokaci zaka iya yin zane ma da biro amma da pencil ba'a bari kayi rubutu.

Nakan siya, wataran nakan siya, am domin, dalilin dama yasa wasu lokutan bana siya shine baya zuwa da wuri. Zaka sayi kaya ba dai shigo wajenka da wuri ba.

Lokacin da na yi aka ba ni jagoranci al'umma na kan yi ƙoƙarin ganin na saurari kowa na ji bayanan matsaloli da sauransu na kowa domin ka samu ka iya yin adalci.

Waya ta ba ta cika ajiya ba. Nakan ajiye kawai abubuwan da na ke buƙata ne, duk abubuwan da bana buƙatansu bana ajiye su, su suna ƙara nauyin waya.

Ina son bukukuwan da aka haɗa ahali mutane mabambanta, a zo manya yara duka a zo a rarraba goro da sauransu ana farin ciki.

Ba kullum ba. Wani lokuta na kan zaka kaga hankalinka ya kai gare su, wasu lokutan kuma sabgoginka kakeyi, eh.

Ba ma kunna kendur, da akan kunna kendur akan kunna fitilu da sauran su, yanzu zamani ya sauya.

Ina son ganin cewa du abun da aka sa a gaba gurin aiki ana cimmashi, sannan ina son ganin kowa yalizimci aikinsa ba tare da kasala ba.

Abun kwalama da na fi so akwai abun da ake ce ma, uh, uh "hana kakata shi, akwai gurasa "sannan akwai alala.

Ba mu da manufa da ake yi wai sai ƙarshen wata azo ace ga abin da ake so a cimma amma na fahimci cewa yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ɗin.

Waƙa dai ba mu cika yi a wuraren wanka ba. Kawai in kaje wanka kayi abinda ya kai ka na wanka da sauran su ka dawo, shi ke nan.

Wasu lokuta akan je da ƙafa idan kusa ne, wasu lokuta akan yi amfani da ababen hawa kamar keke ko mashin wata ran har mota in ta kama.

Ina son tufafin da yake da faɗi sannan kuma baya damun mutum, don ba na son tufafi mai nauyi sosai da zai ta damun ka.

Lokuta ina son lokuta na kaka, domin wannan lokuta kusan an dawo da kayan amfani sannan ana walwala da sauransu. Kasuwa ta fi gudu, komi ya fi gudu wannan lokacin.

Ina shan magani ne kawai idan ina buƙatan shi, kamar baka da lafiya a rubuta maka magani, ba yadda ka iya wannan kasha amma haka kawai bama sha.

An haife mu, to mu dai ba mu cika kawai ba mu da wata guda. Domin dalili kawai shine, um, mu an manta da asalin ranakun da aka haife mu kawai yanka mana a kai.

Da safiya yawanci ana cin ɗame ne, sai a ɗan haɗa da ƙosai ko kunnu. Shikenan a shafa gidajen talaka kenan.

Baya daga cikin ɗabi'un mu yawan ɗaukar hotuna kawai mukan daukane idan akwai buƙatar ɗaukan hotuna idan babu buƙatan ɗaukan hotuna mu ba mayi.

Ɗaki suna share shi, eh, wataran sau biyu wataran sau uku. Eh, mafi yawa sau uku don yara suna yawan ɓata ɗakuna da sauransu. Dole ne kodayaushe ayi ta gyara ɗaki.

Mu a mafiya lokuta aske shi muke, bama bari gashi yayi yawan da a za a zo a ce kullum sai ka wanke ka sa mayuka. Wannan ai wahala ne.

Ba abun da za mu ce sai Allah ya albarka. Muna yin ciniki daidai gwargwado, ah kuma wasu lokuta yayi yawa, wasu lokuta kuma yaɗan sauka.

Tebura guraren aiki kusan ai ɗaya ne. Akan sa na'urar da ake buƙata ta kwamfuta, sannan akan sa lokoki da ake ajiye takardun bayanai da kuma kan dek ake ajiye abubuwa.

Bamu da adadi guda wanda kullum shi ne muke yi a mako. Wani lokaci akan yi, wasu lokuta ba a yi dukka dai. Gwargwadon buƙata ne.

A lokutan ruwa ba yawanci mukan lizimci gida ne. Sannan ana hana irin yara da sauran su shiga eh cikin ruwayi don, don yana samar da mura.

Akwai wani karin magana da Hausawa suke faɗi cewa baƙonka annabinka. Hakan na nufin ka girmama shi ka, ka tarbe shi sosai, ka saya masa abinci, ka ba shi masauki.

Akan fuskanci matsalolin da suke faruwa a aiki, sai a fahimci menene takamaime abun da yake kawo wa'innan matsaloli sai a gyara.

Daga cikin abincin da muke so shine wanda muka saba shinkafa da wake. Wannan shinkafa da wake ko jollof shine daman muka saba gani a gidajen dai matsakaita ƙarfi ka.

Barci da rana yana da matuƙar muhimmanci dalili kuwa zaisa ka dawo da ƙarfin jikika domin ka ci gaba da aiki yadda ya dace.

Muna ƙoƙarta ganin cewa duk lokacin da za a ce mutum ya je aiki, ya je kan lokaci. Domin in akaje kan lokaci kuma zai tafi yadda ake so.

Ina so sosai musamman lokutan azumi yanzu haka, idan za ka samu baƙaramin amfani dai ma ka ba domin suna ƙara lafiya. Idan aka haɗa su din za su yi amfani.

Muna kallon fina-finai mabambanta. A irin na Indiya ne, sabo, sabobbin abu ne. Da ma, ah na faɗa soyayya eh da makamantansa.

Abokanan ciniki abokanan girmamawa ne. Don haka muna ƙoƙarin ganin mun girmama su mun girmama alaƙa da ke tsakaninmu. Sannan duk abun da ake buƙata mun cim ma shi.

Kogi goge a gonan aiki akan tattara su. Idan kai kake da alhakin magance su sai ka duba me ya kamata a yi. Idan kuma ba kai ne dake da alhakin kula da su ba, sai ka kai gaba wanda ya dace ya kula dasu.

To, nan dai kuɗin bai da yawa, watatan mukan haɗa, irin ɗan ɗari biyar, an mu haɗa musu ɗan dubu ɗaya da ɗari biyar, dubu biyu mu ba su.

Ina so na yi hutu a gida kusa da iyali domin za ka ba su lokaci ga yara za ka na ganin suna wasanni da nishaɗi yana nishaɗantar da kai.

Mu ba ma duba daftarin kuɗi. Wannan wayan da suke da bangaren accounting ne da sauran su masu lura da kuɗi su suke dubawa.

A sosai, a sosai muna amfani da madara. Ah ana amfani da shi a yi abubuwa da dama kamar shayi da sauransu ana amfani da shi.

Mu ba mu muke da alhakin rubuta rahoto ba. Akwai mutanen da suke da alhakin rubuta rahoto, waɗannan su suke zuwa su rubuta rahoton abubuwan da duk yake gudana a cikin ma'aikata.

Wasu na zuwa wasu basa zuwa. Akwai mutanen da suke zuwa kallon ƙwallon ƙafa. Shine mafi yawan lokutan da ake zuwa kallon fina-finai da sauran su.

Ƙwarin guiwa a aiki shine ka ga kacin ma abun da yake buƙata aiki. Sannan ka ƙara gaba, kaci gaba. Wannan shi yake ƙara ƙwarin guiwa wajen ganin an ƙara inganta aiki.

Unguwar mu a unguwa ce tsohuwa, akwai yara, akwai a hali da dama, sannan akwai surutai yara suna damun mu.

Ba mu da, guu, taƙammamen layi da za a ce wannan shine muke bi domin tattara ayyuka. Ila'iyya ka ko wa ya san aikin da daman yi aka kallafa masa yayi.

A gida yara sukan share gida a mafi yawan lokuta akan share sau biyu, sau uku akan share da safe, a share da rana sannan kuma can da dare ma a share.

Ah wasu lokuta na fi son ruwa uwa miya maiɗan zafi zafi, sannan wasu lokuta kuma na fi son mai ɗan sanyi sanyi ɗib. Musamman in ina sauri, na fi son mai sanyi domin bare ɓata lokaci ba.

A'a abincin titi ya danganta ne indai yana da kyau sannan yanada daɗi, kuma ana lura da tsaftar sa. Ba laifi ai domin suɗi in kana sayan abunsu kana ƙarfafa su ne.

Eh, ah saƙonni ana amfani da su hannu wajen tabbatar da cewa sun fito daga gurin da eh ake tsammanin sun fita ɗin.

Wasannin da ake yi, ana yin wasannin ƙwallon ƙafa, ah sannan kuma yara idan ƙanana suna wasannin da ah ake yi na yaranta.

A, mu kan dai yi addu'a. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya zamo ɗabi'a. In zakayi addu'a kamin ka kwanta, sannan zaka iya kuma duba saƙoni na wayar ka kamin ka kwanta.

Farce mu kan yanka irin ƙarshen mako, wasu su kan bari ya kai ƙarshen irin mako biyu a gwargwadon girmansu.

Muna amfani da shi domin yana da daɗin mu'amala. Ba ka da buƙatan sai ka saka abu kowa yana ganinka. In ba mu ce ya lura ba, ba dai ya fahimci ma ka saba.

Muna amfani da shi domin yana daga cikin manya manyan abubuwan da suke tsare mu daga, ah, cuta ta, ah, malaria da sauro yake sa mana.

Na fi son shinkafa akan tuwo. Tuwon ne ma sai dai in na shinkafa ne. Amma dai shinkafa shi ne zaɓi na. A ko da yaushe.

Eh to ai akan duba wanne ne yafi muhimmanci. Ayuka mafi muhimmanci sai a fara ƙaddamar da su a gabatar ayi ayyukan, sauran za su iya biyo wa daga baya.

Citta na daga cikin abubuwan da suke inganta abinci sannan suna ƙara lafiya da kuma ƙara, ah, garkuwa na jiki adan haka ina amfani da shi.